Yaushe kake kwana kullum? To ina kwana ƙarfe goma na dare. Shi ne lokacin kwana na a kullum gaskiya. Saboda bana son wuce ƙarfe goma ban kwanta wai da sunan zan yi bacci ko wani abu ba.

Kana siyan kaya a yanar gizo ƙwarai ma kuwa? Ina siyan kaya a yanar gizo sosai, musamman takalma da kuma kayan amfani da su a kicin gaskiya.

Kana sanya bel kullum? A'a, ina sanya bel amma ba kullum ba saboda ba kowane kaya bane suke da buƙatan bel. Akwai kayan da zaka ga ba su da buƙatan sanya musu bel.

Kana kunna Bluetooth kullum kwarewa kuwa. Ina kunna Bluetooth kwarai, saboda a abun da yake amfani da shi dai je sautin Bluetooth ne, to don haka ina amfani da Bluetooth sosai.

Kana iya tsalle igiya sosai ma kuwa ina tsalle da igiya ina amfani da shi a matsayin nau'i na motsa jiki. Haka tsalle igiya yake a wurina.

Yaushe kake yin wanka? Toni ina yin wanka ne gaskiya da safe kullu. Bana son wankan darenan. Ina wanka na da safe ne kullun haka na ke yi gaskiya da safe.

Kana kara wayarka daga ƙwayar cuta a gaskiya. To ni ban ma san taya zan fara kara wayana daga ƙwayar cuta. Ba mu san ya cutar waya yake ba gaskiya. Shi ne ban san ya abun yake ba.

Kuna da Wi-Fi a gida? Eh muna da wifi a gida. Muna amfani da shi sosai. Da ni da iyalina da kowa da shi muke amfani, shi muke whatsapp.

Nawa ne yawan dinkiinku a gida? Kai, mu goma sha uku ne ku danginmu a gida. Muna da yawa. Goma sha uku ne a gida. Shi ne gaskiya.

Kana fi son hawa matakala ko lift? A ni nafi son hawa lift. Ka yi? Ga lift ya za'ayi mutum yaje yana bawa kanshi wahala kan matakala. Na fi son na hau lift, ya fi daɗi.

Wane launin tawada kake amfani da shi? To launin tawada nake amfani da shi, baƙi ne. Shine launin tawada da nake amfani da shi wurin rubutu. Baƙi kasan ya fi kamawa.

Kana iya dafa abinci? Eh, na iya dafa abinci. Ko ni ko iyalina kawai da muna iya dafa abinci sosai. Dafa abinci yana da kyau sosai. Yana da na iya dafa abinci kawai.

Sau nawa kake amfani da intanet gaskiya ko da yaushe? Dan ni bana kashe data na wayana, to gaskiya ni ko da yaushe ina amfani da intanet shine kawai.

Yaya kake shirya ayuka? Alaikum salam. Ina shirya ayuka ayuka na tsari bisa, ina shirya ayuka na daki daki, mataki mataki, tsari tsari.

Kujerunka suna da daɗi? Ƙwarai kujeruna suna da daɗi. Suna da daɗi sosan gaske kujeruna sosai daɗin zama ma komai ina yi da su lafiya nau.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa ƙarfe bakwai na safe. Kullum lokacin farkawa na daga bacci kenan ƙarfe bakwai da safe.

Wane irin miya kake fi so? To gaskiya a miyan abinci na fi son miyan dagedage wanda ake yin shi da tumatur da kayan miya, a sossoya shi a daddaka shi. To shine miyan da na fi so.

Kana sanya hula? Eh, ina sanye hula kullum, ba dai kullum ba kai. Amma ina sanya hula sosai musamman idan na sa kayan mu na gargajiya kayan Hausawa.

Menene kake son canza a wurin aiki? To, abin da nake son canzawa a wurin aiki gaskiya yanayin, tsarin shugabanci. Saboda ina son duk wanda aka ba shi shugaban wuri o a saki mai mara ya yi jagoranta.

Yaushe kake cajin wayarka? Ni ina cajin waya tace da daddare. Da dare nake cajin waya. In zan kwanta sai na jona ta yi ta cajin ta kawai haka nake yi.

Kana tafiya kasuwanci? Eh ƙwarai ina tafiya kasuwanci kuma sosan gaske saboda kasuwanci da shi ne mutum yake samu ya dan rufawa kan shi asiri in kana kasuwa.

So nawa kake wanke tufafi? To idan zan sa so ɗaya nake wanke tufafi bana. Idan na wanke sai na shanya shi ya bushe. In ya bushe sai guga shikenan ai haka na ke yi.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyan wata yare musamman ina koyan yaren kodake nama dai iya yaren larabci ina koyan yaren Fulfulde.

Me kake ci a wurin aiki? To ina cin abinci a wurin aiki, musamman shinkafa da wake da mai da yaji. Shine abincin da nake ci.

Yaya kake jira a layi? To ina jira, yanda nake jira a layi, in na zo zan bi layi tsaya, wanda yake gabana injira shi, wanda kuma yake bayana in ya zo ya bi bayana. Kuma ba zan yanda wanda yake bayana ya shiga gaba na ba.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakar mu da abokan aiki dangantaka ce ta girmamawa, mutuntawa da sauran abubuwan da ya kamata.

Ana motsa jiki kullum. A ba kullum na ke motsa jiki ba. Motsa jiki na yana kasancewa a so biyu a sati.

Kana cin cita a abinci? Eh lallai kam ina cin cita a abinci. Kwarai, kwarai dagaske ina cin cita a abinci sosai. Yana da daɗi kuma ga cita.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Salama Aleikum ya aiƙi? Eh nakan rera waƙa lokacin wanka amma dai ba kullum ba, yana danganta. Wata ran rera, wata ran kuma.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Aishi wurin aikin sadarwa, sadarwa dole kowa ya fahimci kowa. Kowa ya fuskanci halin da ake ciki dai na yin magana.

Menene burin ku a aikin? To burin ma aiki a samu abinda ake so. Menene dalilin da yasa aka fara aikin to a samu mafita a wurin yin aiki?

Kana yin harsashi lokacin barci? A'a, ba na yin harsashi lokacin barci. Lokacin barci ana yin harsashi ne masu ƙiba sosokin wannan harsashin. Ni kam ba na yin shi.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Kai aini kusan ko da yaushe. Gaskiya fa sai ka dage. Kasan ko da yaushe cikin amfani da waya da ke gaskiya. Ina amfani da waya ta so da dama.

Wayarka na cika ajiya? Eh waya ta tana cika ajiya sosai ma kuwa. Waya ta tana cika. Na san fanni na sabawa da waya, su amfani da waya yana da daɗi.

Menene kake jin tsoro? To gaskiya yanzu bazan iya cewa ga abin da nake jin tsoro ba, saboda domin aka ji tsoro in ban da Ubangiji.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? To abin da ke ba mu ƙwarin guya a aiki, ogan mu, tun da ogan mu mutum ne jajirtacce na gari mai ƙoƙari. To wannan abune da ya ba mu ƙwarin guya.

Wane irin fim kake son kallo? Ina son kallon fim kala kala, musamman fim ɗin da ake cewa action to ina son kallon fim ɗin akshan.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To tabbatar da ingancin aiki shine aiki ka tabbatar cewa an samu abin da ake so a aikin ko ba haka ba ne. Abin da bukata ta biya shine ingancin aiki.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? A'a, ni na fi son shinkafa ta wani fanin, amma shi kuma tuwo na kan so shi idan tuwon shinkafa ne shi ma ina son shi sosai.

Ya kake magance damuwa a aiki? To magance damuwa a aiki shine amma faskance damuwan. Sai haka ta yaya za a fara fito dai ta za a samu mafita ko ba haka bane.

Kana zuwa gidan fim? Eh to nakan je gida fim amma ba sosai ba. Jefi jefi in ta kama nakan ɗanje ba sosai ba dai gaskiya.

Aya kuke aiki tare da kungiyar, wace kungiya kenan? Shi aiki tare da kungiya, in manufofin kungiya yayi dede da abubuwan ka za ka iya aiki tare da ita, idan manufofin ku be daya ba ba za ka yi.

Idan kake cin abinci a wurin aiki, in wata ma ba abinci ne kusa da wurin aiki mu wanda take zuwa ta kawo abinci, to haka muka je kaɗan saya za ka ci ka hania.

Wane irin mai kake amfani da shi? So in dan a wurin girki ne, ina amfani da man gyaɗa, ina amfani da manja kuma in gurin shafawa. A littoni ba wanda sun ce ina amfani da shi ba.

Kana lullaɓa da bargo ƙwarai ma kuwa? Ai ni na riga na saba in zan yi bacci ina lulluɓa da bargo sosai gaskiya kam ina lulluɓa da bargo.

Na wa ne sa iya kake iya tafiya da ƙafa? Kai gaskiya yanda da kafaɗi, musamman in bani kaɗai ba ne ai ni bansan iya ka ba. Ni tafiyar ƙasa ne ba zaka ƙure ni ba.

Menene lambar kumai albarka? Gaskiya ni ban ma yarda da wata wai lamba mai albarka ko lamba wani a'a ni ban yarda da shi ba. Kawai yi malam zan ka yi aiki ka yi aiki.

Sau nawa kake yanka farce a wata ko kuwa a sati? Gaskiya a wata dai zan iya cewa na kan yanka farce kaman sau biyu haka dai ko sau wani abu.

Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? To ni gaskiya na fi son kayan zaƙi. Na fi buƙatar kayan zaƙi ba kayan gishiri ba gaskiya.

Kana son kallon faɗuwar rana? Mm, ina son kallon faɗuwar rana. Yana da kyau gaskiya sosai ma kuwa. Saboda kallon faɗuwar rana ai akwai daɗi.

Ina kake tofa miyau? Mm to, ina sama ƙasa wanda inna san na tofa miyau zai zo zai tauna ni ke tufa miyau ba wai ko ina kai zai ba.

Wane irin kayan ɗaki kakefi so? To ban gane kayan ɗaki ba kawai dai inason inga kayan ɗaki masu kyau, masu inganci kuma masu inganci masu ƙwari ba waɗanda za su lalace da wuri ba.

Kana son zama kusa da taga? Eh ina son zama kusa da taga, saboda gaskiya ka gani mutum ne mai son iska. Ina buƙatan iska sosai a abubuwa, ina son iska.

Yaushe kake fara aiki kullum? Mm tam, kullum nakan fara aiki na ƙarfe goma ne. Ƙarfe goma shi ne lokacin da nake fara aiki kullum kullum. Ten uku lok ƙarfe goma.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Idan na farka da safe gaskiya ni ban ci katashi nan take ba. He na dan dade a kwance na huta sannan kuma sai in miƙe.

Kana iya kunna wuta? Mm to, na iya kunna wuta, na itace ko na gawayi duka na iya kunna wuta. Sosai ma kuwa. Wanne kike so a kunna maka?

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Eh to kasanni shago nake da shi, to abokan ciniki shago suke zuwa su same ni sai mu yi cinikin da zamu yi su tafi. Anjima in je kasuwa in saro kaya.

Menene abincin da kake ci da safiya? Ina shan tea ne da biredi haka. Tea da biredi sai ƙwai ko wani abu makamancin haka. Shine abun da nake ci da safe.

Sai babi, lafiya lau. Wane shago kake fi yin zuwa? To shagona ni shine shagon da nake fi zuwan. Ni bana zuwa ko ina. In je shagona in ɗan saida kayana in kama hanya. Kawai harkan da nake kirani dashi. Na je shago na saida kaya.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Assalamualaikum. Eh lallai kam ina son buɗe taga a ɗaki saboda buɗe taga ai abu ne mai muhimmanci saboda iska. A samu isheshe da wadataccen iska.

Yaushe kake cin abincin rana? To ina cin abincin rana. Assalamualaikum. Yaya kasuwa? Alhamdulillahi lafiya ƙalau. Ina cin abincin rana da ranar karfe biyu ne. Shine lokacin da ni nake cin abincin rana.

Kana son abinci mai yaji? A'a fa. Bana son abinci mai yaji. Abinci mai yaji azaba ne a wuri na gaskiya sosai. Bana son abinci mai yaji.

Kana shan magani kullum? A'a, ba na shan magani kullum kuma ba ni da ciwon da zan yi in dinga shan magani kullum kullum gaskiya ba na fata Allah ya fisshe mu ya cisshe mu.

Wane launi kake fiso? Na fi son launin kore. Kore shine launin da ni na fi so gaskiya. Launin da na fi bukata shine launin da ni nake fiso gaskiya.

Kana iya busa saki? Eh, ƙwarai kuwa na iya busa saki sosai. In kana so ma zan iya maka yanzu. To ka ga wannan shine busa sakin da na yi. Na ƙware sosai tun ina ɗan ƙarami na iya busa saki.

Kana bada shawara a aiki? Eh ina bada shawara a aiki idan har an tam- tambaye shawarata. Amma idan ba a tambaya ba kuma ba na badawa gaskiya. Ina bada shawara a aiki idan an tambaya.

Ina kake son ciyar da hutu? To gaskiya ina son ciyar da hutu ranar duk ƙarshen sati dai kuma a gidan abinci mai kyau da sauransu. Nan da nan nake son ciyar da hutu.

Wane lokaci na rana kake fi so? Toh gaskiya ni na fi son safiya haka da a rana kafin rana tayi zafi dinnan ko kuma lokacin da rana za ta faɗa toh shine lokacin da ni na fi so gaskiya.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh to ina son ɗaukan hotuna ƙwarai da gaske soson gaske. Ina son ɗaukan hotuna gaskiya duk yanda abi ya kamata.

Yaya kake jin hayaniya? To hayaniya ni ina jin shi ne kamar zai hau mun ka, ban ci ƙasan hayaniya sosai ba gaskiya. Kagan bana son hayaniya wuce hankali dinnan.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? To gaskiya zama, ni ko ina zan iya zama. Zan iya zama a birni, zan iya zama a ƙauye. Ko wanne ba wani babban matsala bane a wurina, saboda a ƙauye aka haife ni.

Kana kallon taurari da dare? Eh, nakan kalla taurari da dare, nakan kuma ƙi yi kallon su kawai.

Nawa bokiti kuke da su a gida? A gida muna da bokiti da ɗan dama kala kala. Bokitin mu na gida sun kai kaman guda bakwai.

Ya kake karɓar baƙo? To karɓan baƙo ina karɓan baƙo cikin mutuntawa da rahamawa da kuma shauki. Haka shine nakarɓar baƙo.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare, misalin karfe takwas zuwa tara. Shine lokacin da nake cin abincin dare kullum. Shine lokacin cin abincin dare na.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare a mashin. Shi ne lokacin zirga-zirga na mashin na ke hawa.

Wane malami kake fiso? To idan na ce ina son Profeso Umar Sani ban yi laifi ba dan ina son karantarwan shi.

Ana ƙetare kafafu lokacin zama, kafafu lokacin zama, eh ƙwarai ma kuwa, ina ƙetare kafafu na lokacin zama har dai saƙe cewa na, eh.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh ina karatu kafin na kwana. Ai ni kagan nan ina son karatu sosai. In na tashi kwana ba haka kawai nake kwana ba sai na ɗan yi karatu saboda ina sha'awan karatu.

Yaya kake taimakama wa mutane? Taimakawa mutane zaka taimaka musu, ina taimaka musu wurin gan sun san me suke yi, sun san ƴancinsu da kuma dai sauran abin da ba a rasa ba.

Ya kake gaishe wa mutane? Elirab. Ina gaishe wa mutane cikin girmamawa, mitinta wa da tausayawa da ƙimanta wa. Hmm.

Da yi na ji, sunƙi biya. Wai sun biya na last month. Me ka ke don ƙara aiki? To, gaskiya ba na yin wani abu don ƙara aiki, tunda ba ai aiki ba san shi ake ba, ballantana a ƙara.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Yes toh, ina koyon fasaha sabo, a hankali. Aa ina koyon fasaha sabo amma a kai a kai. Kome anabinshi daki daki.

Wane irin takalma ka fi so? In takalma nakan fi so masu rufi. Na fi buƙatar takalma masu rufi gaskiya. Sun fi daɗin sawa.

Nawa madubi kuke da su a gida? To a gida madubin da muke da su suna da ɗan dama. Gaskiya sun kai kamar guda uku haka zuwa fuɗu. Sune madubin da muke da su a gida.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To, lokacin da babu wutar lantarki ina daddan na waya tace kawai. Abin da nake ke nan ta danna waya na ita ta fi mun kwanciya hankali.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? To ina wanke kayayyaki a lokacin ƙarshen mako. A karshen mako, su lokaci ne nafke wanke kayayyaki na gaskiya.

War ka tana daidaita haske da kanta. Eh shi ka san wannan ai in ka shiga wurin tsare tsare ne za ka saita ta ringa sai daidaita haske da kanta ko ka ringa ye saita wa da kanka.

Kana fi son miya mai zafi ko mai sanyi? A'a ni nafi son miya mai zafi. Miya mai zafi tafi daɗi gaskiya. Na fi buƙatar miya mai zafi, mai zafi sosai.

Wane irin tufafi kake fi so? Na fi son tufafin siliki kuma kalan shi ya zama fari fat. Shi ne tufafin da ni na fi so, na fi buƙatan jinda, na fi jinda ɗin shi gaskiya. Yauwa, na fi son tufafin ja, tufafin fari sosai.

Yaya ka ke daidaita aiki da rayuwa? Shi ƙoƙarin daidakta aiki da rayuwa. Abu ne da za ka tsaya ka lissafa ma kanka ka tsara ma kanka. Bawai ka na yin abu kawai yanda ka ga dama da ka bane a'a, kome se ka bi hankali.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Kagan ni nan nifa barni kawai idan nawa ya ta'a, in ci dariya in yi abubuwan da nake so kawai shine.

Yaya kuke kare kanku daga sauro? Eh akwai maganin sauro da muke sawa muke amfani da shi. Shi ne kawai abin da muke amfani da shi wurin kare kanmu daga sauro. Ba wai kawai haka ake abubuwa suke yi.

Kana fi son kofi ko shayi? A'a, na fi son kofi. Kofi a yafi shayi daɗi. Duk wanda zai faɗa maka ma ai ya son kofi a fi shayi daɗi. To na fi son in sha kofi gaskiya.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh ina kuka lokacin yankan albasa, saboda ka san akwai yaji ne sosai in kana yankan albasa. Akwai tsananin yaji, to don haka ina buƙatan yaji sosai.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi saboda kada a je a ba da kuɗin da yake jabu. To wannan shine dalilin da yasa nake duba a daftarin kuɗi gaskiya. Saboda jabun kuɗi matsala ne.

Kana iya duba lambar QR? A'a gaskiya bana iya duba lambar QR, saboda ni ban ma san ma ya ma lambar QR ɗin yake ba, ban san me amfanin shi ba gaskiya. Bana duba QR.

Kana amfani da matashin wuya ƙwarai ma kuwa? A ainihi in ba matashin wuya ma bana iya bacci, bacci baya mun daɗi. To don haka da in zan kwanta sai na saka matashin wuya sosai ma kuwa. Ina amfani da matashin wuya ƙwarai.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? To, ni abin da nake yi don nishaɗi ne kallo ko na buga gem. Kawai ni yana kallo ko na buga gem ko na kalli waƙa. Waɗannan su ne abubuwan da nake yi domin nishaɗi gaskiya.

Yaya kake son dafa kwai? Ina son dafa ƙwai matuka kuma ƙwai ni abu ne mai daɗi a wurina ko a dafa shi ko a soya. In zan ci da shinkafa to a dafa shi in kuwa ba da shinkafa bane a soya.

Kai yana rufe baki lokacin hamma ƙwarai ma kuwa, yana riga nan Saba saboda idan mama muka yi hamma ba ka rufe baki ba za ta make maka bakinka, tutin muna ƙanana haka muka saba.

Ina kake ajiye hutunan wayarka? Ina aje su a galari ɗin waya. Kana shiga ni ba wani hoto da nake ɓoyewa ko wani abu. Kana sawa za ka ga hotuna na ba wani abu bane wuri mai wahala ba.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai sosai. Kala kala saura, ai shi indai kana karanta littafi to ilimin ka ƙaruwa yake. Ka gane to shiyasa nake son karanta littattafai.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura tu? Idan na kamu da mura ina shan magani gaskiya. Saboda in bansha magani ba mura ta dan wahalar dani don haka ina shan maganin mura sosai.

Kana fi son fensar ko alƙalami? A'a, na fi son alƙalami. Alƙalami ya fi daɗin rubutu gaskiya ya fi saurin tafiya kuma shi ba ka buƙatar tsaya feƙe shi ka gane.

Kana iya hawan keke, ƙware ma kuwa. Ina iya hawan keke tun ina ƙarami har yanzu. Kawai dai matsalar in na hau keke, tukafa na kuma yana mun ciwo amma dai na iya hawan keke sosai. Don haka bana iya tafiya milisa.

Me kake yi da ragowar abinci? To ragowar abinci ni bayarwa nake. Bana son lalacewar abinci kuma bana son abinci na zubar da abinci. Don haka abin da nake yi kenan ina bayarwa gaskiya.

Yaya kake kawowa gidanku? Kawowa gidanmu abu ne mai sauƙi. Ina tafiya ƙafa, ina kawo kuma hawa mashin ko tayaya ne dai ina zuwa gida. Bawani matsala bane.

Kana fi son zama ko tsayu? A'a, na fi son na zauna. Na fi son na zauna. Ni ba soja ba, ni ba ma'aikacin tsaro ba ne, zan yi da tsayiwa. Na fi son na zauna gaskiya.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Tho muna kammala aiki a lokaci saboda ni ina komai akan tsari. Ina bibiya ka gane ina ƙwa tsarin komai daƙin-daƙin.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo kwarai da gaske. Ina sauraron rediyo kwarai da gaske. Ina jin su rediyo su BBC su da sauran su dai.

Kana iya yin iyo? A'a, ba na iya yin iyo gaskiya. Ba na iya yin iyo sosai kwata-kwata gaskiya saboda iyo na yi ko ƙoƙarin na koya tun ina ƙarami, to ban iya ba, Allah baisa na iya ba.

Menene kayan ci-ci da kake fi so? Kayan ciye ciye da na fi so gaskiya na fi son kayan zaƙi kamar su biscuits, su chingum haka duka ina ci sosai, ina son su.

Kana cin tafarnuwa? Eh ina cin tafarnuwa, abinci kwarai ma da gaske sosai ma kuwa. Ka san ita tana kashe ƙarnin abinci sannan kuma tana maganin sanyi ita tafarnuwa.

Kana kunna tsaron batiri sosai ma kuwa ta yamma ka kunna tsaron batiri ba yi ka yi shiri mai batirin ka zai mutu ne. A banza ina kunna tsaron batiri ƙwarai da gaske ina kunna tsaron batiri sosan gaske.

Kana raba ayyuka ga wasu ƙwarai ma kuwa na kan raba ayyuka ga wasu saboda ai shi in ka raba ma kowa aikin shi za ka amfi aiki da sauri kuma aiki ya fi tafiya daidai gaskiya to dan haka ina raba aiki ma wasu.

Sau nawa kake share kuka ƙura? To ina gida na kan share ya kai sau uku ko sau huɗu gaskiya, da ƙura ya taso zan share saboda bana son ƙura gaskiya. Kakan nan bana son dauɗa.

Nawa matashin ka ke amfani da su? Ina amfani da matashi guda. Gaskiya matashi guda nake amfani da shi yayin barci. Kawai wanda zan sa a kai shi kenan.

Ya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yi taka dangantaka ta kasuwanci, kawai ka zama mutumin kirki kuma ka yi tsare gaskiya. Kaga in kasai ma mutum abu ne to to ya zama da shi din ne.

Kana yin waƙa cikin zuciya ƙwarai ma kuwa. Waƙa a cikin zuciya ta mafi a fili daɗi. Waƙa a cikin zuciya ta fi a fili daɗi sosai makuwa gaskiya.

Wane irin burodi kake fi so? Burodi na fi son mai danƙo mai laushi. Shine kalan burodin da na fi so gaskiya. Mai laushi mai danƙo, yauwa shine kalan burodi da na fi so.

Kana karanta jaridar? Gaskiya ba sosai ba, ya danganta. Wani lokacin na karanta wani lokacin kuma ba zan karanta ba, ya dai danganta gaskiya da yadda a bin ya zo.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? Gaskiya ba ni abu da nake yi. Ranar haihuwata ma sai ta zo ta zagaya ta wuce ban sani ba, sai ta wuce ban sani ba. Ba wani abu da nake.

Wane irin kiɗa kake son ji? Na fi son kiɗan mu na gargajiya, kiɗan kalangu ko ƙotso ko molo shine kiɗan da na fi so, ko ganga shine kiɗan da na fi so ji gaskiya.

Ka na fi son bas ko taksi? A'a, na fi son taksi gaskiya. Saboda taksi duk inda ka ke so kai ka za ka kai. Kawai matsalar dai taksi ta fi tsada ne. Amma na fi son taksi ba bas ba.

Kuna sa yinifom a wurin aiki? Eh, muna sa yinifom a wurin aiki sosai ma kuwa. Duk inda za a ganka, za a ganka da yinifom dinka. Muna sa yinifom a wurin aiki gaskiya sosai.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh ina sha ruwa mai sanyi amma babban matsala ta idan na sha ruwa mai sanyi taɓa mun hakora, sai in ji hakora sun kama gam sitamin ciwo shine matsala ta.

Wani launi jakar ku ta kuɗi? Toh, gaskiya bani da wani jakan kuɗi ba. Dukda dai ban dai san me kake nufi. Baba an da wani jaka ta kuɗi gaskiya. Shi ne. Baby.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka, eh nakan sanya tunatar da ayyuka amma ba ko da yaushe ba, saboda ban cika mantawa ba gaskiya, indai ba ina kan ganiyan aiki har lokaci yayi ba.

Yaya kake jurewa zafi? To, gayanan dai nakan jure ma zafi sosai nakan kuma abun nan ina jure ma zafi ya danganta da yanda abu yake.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abinci mai zaƙi shine abincin da ke sa mu jin daɗi. Abinci mai zaki ina son shi sosai.

Rubutunka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau. Sai dai ƙasan mata sun fi mu kyaun rubutu amma rubutuna yana da kyau ba laifi sosai.

Ya dangantakar ku da shugaban aiki yake? To dangantaka da shugaban aiki ya dangantaka ce ta mutunci, ta girmamawa da kuma mutuntawa da kuma in oga ya ba ka umarni ka cika.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa sosai. Soson gaske fa ni sha'iri ne. Ina rera waƙa ƙwarai da gaske. Tana da daɗi kuma waƙa.

Wane gudu na fanka kake fi so tsaka-tsaki? Bana son ta cika gudun nan, sannan kuma bana son ya zama bata tafiya kwata-kwata. Dan haka nafi so kamar lamba biyu zuwa uku.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Cikin girmamawa da mutuntawa da kuma bare mutunci ka gaya wa mutum gaskiya kawai gaskiya.

Wane irin wasa kake yi a waje? To a waje? To gudu. Ina nakan yi wasan gudu shima don kada jikina ya gama mutuwa ne gaskiya ka san.

Kana buga rubutu da sauri a sosai ma kuwa ina iya rubutu da sauri sosan gaske. Rubutu na yana da sauri matuƙa matuƙa, ina da saurin rubutu sosai.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida. Tun a ƙofa in nazo zan ɗan cire su kafin in shiga ma cikin gida bana shiga cikin gida na da takalmi gaskiya.

Menene abin sha da ka ke fi so? Ruwa. Ruwa shine abin shan da kowa ya fi so, saboda shi ne yafi komi daɗi. Ruwa ba ruwa ai shine oga.

Me kake saya daga kasuwa? Ta ai komai a kasuwa ake siyo shi? Kama daga tufafi, abinci, abin sha. Mu gaskiya komai nan sai kaje kasuwa. Komai sai kaje kasuwa.

Wane yanayin ɗaki kake so? Yana yi mai daɗi ya zamana ba sanyi ba zafi, yana yi tsaka-tsaki da dai fatan gabon da ɗan adin kiso. To shine yana yin da na fi so a ɗaki.

Kana kallon inuwar ka, ƙwarai ma kuwa ina kallon inuwata, amma ba sosai ba. Lokacin na kan manta gaskiya na sha'afa, kai, sai nai shekara ma ban kalli inuwata ba sai in yanayi yazo.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Ina kwana a gado ne. Inna kwana a ƙasa jikina ciwo yake min gaskiya. Ina kwana a gado ban cika abun nan ɗin ƙasa ba gaskiya.

Yaya kake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci? Eh to shi ne, dama illar ƙin yin aiki shi ne yake sa aiki ya zama yafi kowanne muhimmanci. To haka kuma nake tsara su, wanda yafi komai muhimmanci shi nake fara yi.

Ana cimawa manufar tallace-tallace kwarai ma kuwa. Ai manufar tallace-tallace yin kaya a siya ko a kalla toh kuma ina cimmai sosai saboda ina yi. Shine manufar tallace-tallace ka sai da kayanka.

A wane wata aka haife ku? An haife ni a watan juli shine watan da aka haife ni wannan ne watan haihuwa ta, yuli ba, gaskiya.

Kana da katin kasuwanci? Eh ina da katin kasuwanci gaskiya. Saboda ni a kasuwar mu ma sai kayi kati kuma shi katin kasuwanci shine yake taimakon ka wurin tallata kayan ka.

Kana son kallon wata da dare? A'a, ni ba na son kallon wata da daddare. Aini abunda nake ma kallo da daddare shine taurari amma ba wata ba gaskiya. Ina kallon taurari sosai.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Gaskiya, riƙon amana. Waɗannan abubuwan sune abin da suka fi komai muhimmanci a abokantaka, gaskiya da riƙon amana.

Wacce biki kake yi fi so? Ita ce bikin sallah a bikin da na fi so ba? Ita ce bikin sallah. Ita na fi so gaskiya saboda akwai daɗi. Za ka ci nama kai duk abin da kake so.

Kana amfani da kunnen waya a'a gaskiya ban cika amfani da shi ba saboda kawai ban cika amfani da shi ba gaskiya na fi jin abubuwa kai tsaye.

Kana iya gabatar da rahoto ƙwarai ma kuwa? Ai ni cikakken me iya gabatar da rahoto ne ka ganni nan ƙwararre ma kuwa. Aida a karatun jarida ni na karanta da an yi bala'i da ni.

Kana raƙe riga a aljihunka. Ita dai wannan tambaya ban fahimce ta ba amma dai nasan riga aban saka wa ne. Aljihu kuma ajiya ne na kuɗi ko waya ko dai wasu abubuwan a jikin riga kuma ake yin su.

Mai kake da farko lokacin da ka isa ofis? Shi ne in duba kan tebur ɗina, in ga ko akwai sabon takarda da ban bi ta kanta ba. Shi ne abin da nake farayi a ofis.

Kana yin ciniki a kasuwa ƙwarai makon. Ni kuma rayuwa ta ce kasuwa take kusan kullum kwanan duniya saina je kasuwa. Ta ƙaga oga maganan ciniki ai yin ciniki sobo da akanshi nake rayuwa.

Mai kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Ina fakewa mana bana son ruwa ya taɓa ni. Saboda ruwa bana son ya dake ni saboda yakan ɗan sa mun zazzaɓi ko mura ko dai wani abu. To kawai wanna shi ne abin danake lokacin da ruwa yake zuwa.

Wane kayan marmari kake fiya so? To kayan marmarin da ni nake finso gaskiya ina son abarba da ayaba don suna da daɗi suna da tasiri a jikina sosai.

Wacce hannu kake amfani da ita hanun dama? Hannun dama shine hannun da na fi yi amfani da ita, gaskiya. Hannun dama ba, da ita nake komai.

Sau nawa ku ke yin taro a mako? A mako mu kan yi taro sau da dama jefi jefi. Kina ta wani kwaɗayi kina ta kwaɗayi.

So nawa kake kallon madubi? Taɓ Aini sai nayi wata ma banka, wana ma wata, sai nayi wata uku ban kalla madubi ko sau ɗaya ba. Kaga ko kaga, ni ba abun da ya shafe da madubi.

Yaya kake ajiye kuɗi? Eh to kuɗi nakan ajiye su ne kawai aya. Inda kai ni bana wani ajiye kuɗi ma fa, indai ba kuɗin da zan kashe ba, 'yan canji dai haka, sune kawai kuɗin da nake amfani da su.

Kana musafaha da mutane ƙwarai ma kuwa? Aini mayen musafaha ne, inmun hadu sai muyi musafaha ma ba sau ɗaya ba. Ina musafaha da mutane sosan gaske, ƙwarai da gaske nima yen musafaha.

Kana raba abincin ku da mutane kwarai ma ko ina raba abinci da mutane sosai saboda ai raba ma mutane abinci za ka ji daɗi idan ka kaci yadda wani sosai. Mako ina raba abinci da mutane.